Wane launin tawada ka ke amfani da shi? Hmm, na fi amfani da blue. Na fi amfani da blue ruwan ɗauri, ɗo rawa ke nan. Ya fi daɗi rubutu. Amma idan lokacin rubutun allo ne, na fi amfani da baƙi. Na fi amfani da baƙi domin ya fi daɗi rubutu a jikin alluna. Idan kuma a jikin board ne, blackboard na alli ke nan, na fi amfani da fari. Fari domin shi ne ke bibita normal a jiki. Idan kuma.

Kuna samun horo a wurin aiki? Sosai ma muna samun horo a wurin aiki. Muna samun horo. Domin me gidanmu a wurin aiki yana ta, yana, yana kula da mu sosai wurin bada, bada, bada, bada, bada horo. Yana bamu horo sosai, to muna ji da shi mutumin kirki ne.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci amma ba ya zama ba ɗanyan citta ba, ba ɗanye ba. Domin ai citta yana maganin mura, yana maganin mura sosai su amma ba ɗanye ba. Irin wadda ya bushe a kanna ana yin miya da shi. Mun lokacin kuma a shayi ake amfani da shi. Na fi mashan sha shayi, shayi. Na fi amfani da shi wurin a shayi domin yana ƙara wa shayi. Zan ka ce yayi yaji, yaji ya ƙara daɗi. So idan ya ƙara wannan daɗin yafi, yana sa shayi yayi daɗi da ba sai an sa masa madara bama ko wani abu. Ya haka ma za ka ce zai shawo.

Kana fin son zama ko tsayuwa? Mm-mm na fi son, na fi son zama. Na fi son zama. Mai tsayuwa yana gajiyar da mutum sosai ai. So na fi son zama, na fi zama. Lokacin da mutum ya daɗe a tsaye so ƙapapuwan za su fara masa ciwo ko kuma ciwon baya. Yanzu misali mutum ya zauna ya tsaya ya yi awa ɗaya a tsaye so ƙapapuwan sa za su fara ciwo. So while idan kuma zama ne ganga mutum zai iya zama na sama da awa biyu musamman ma idan an samu wurin jinginuwa. Inda za ka jingina bayan ka a jikin gini ne ko jikin wani abu. So hakan zai sa, hakan zai sa indai jingina ne ba za ka ji wani damuwa ko wani abu ba. Indai jingina mutum zai yi ba so bare ji gajiya ko wani abu ba. So ni na fi son zama akan tsayuwa.

Kana zama kan guiwa? Mm, ina zama akan guiwa. Ai misal, musamman kamar lokacin sallah. Ai dole sai an zauna akan guiwa kamin nan a yi sallah. Idan an zo yi raka'o'in nan, wannan ɗan mu musulmai kenan, to dole sai an zauna akan guiwa kamin nan. Amma ba ma yanda za a yi ma ce an zo sallah ba a zauna akan guiwa ba. So musulmi kuma wanga dole ne sai yayi, yayi sallah waɗansu raka'o'in ƙarana. Abun ne shafi raka'a biyu, eh, na asuba, azahar, laasar, magriba da kuma isha. Wanga dole ne a cikinsu sai an zauna akan guiwa. To zama akan guiwa ga musulmi ya zama dole ne. Ya zama dole.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ya danganta da wurin da zan je, yanayin nisan wurin. Misali, idan na fito daga gida zan tafi sabuwar tsohuwar unguwar mu inda nake hira. Ina tafiya ne a kan mashin. In na fita daga gida zuwa wurin da zan hau mashin din ya kai wajen kilomita ɗaya. To in naje zan samu mashin sai na hau, sai a kai ni har wurin. Amma a dawowa da dare fa, da ƙafa nake dawowa. Ba na samun mashin a dawowa. So da ƙafa nake dawowa a dawowa kam. Ban de san yadda wasu suke jin ba. Wasu ba za su iya yin tafiyar ƙafan nan ko kaɗan, za su ce wasu wurare. Amma ni yarikariyar jamimin majiki, yarikariyar jamimin jiki tafiyar ƙafan nan.

Sau nawa kake kallon madubi? So ya danganta, ya danganta da yadda na tashi a rana. Wata rana wasu rana kun yana kallon madubi a ƙalla sau biyu dai ko sau uku amma dai tun daga wayana. So madubi ne da ke fiskan wayana ko kuma kyamaran wayan. Wannan dai ina, ina, ina iya kallo sama da sau goma a rana. Ganin fiska ana ba, ina iya gani sama da sau goma. Tun daga, daga waya, daga fiska, daga waya zan shiga kyamara, zan ga nan, zan ga nan, zan shiga nan, zan shiga nan sau gangan. Zan gani sama da sau goma a rana. So dai da kyamaran wayana dai ina gani sama da sau goma. Kuma a madubi ne bana, bana, bana gani sosai. Bai wuce sau biyu ba. Wata rana kama bana gani, bana duba madubi ko sau ɗaya.

Me ka ke yi lokacin da babu wutar lantarki? Don mu daman, mu inda muke location na naken mu bi, mu bi north, mu ba mu da wutan lantarki ma mai ƙarfi, ba mu da wutan mai lantarki. Wani lokaci sai a yi kwana uku ba a kawo mana wutar nefa ba. Amma idan an ga, amma lokacin da aka kawo sai mu ɗan yi amfani da shi, lokacin da babu kuma sai muyi amfani da ko sola ko janareto muyi caji da wasu abubuwan de. Amma mu da ke ba mu da wuta ma ba mu san daɗin wuta sosai ba, ba wuta mai ƙarfi. So muna amfani ne da sola da kuma janareto da su muke yi, muke amfani.

Yaya kake jin hayaniya? So hayaniya yana takura mun sosai. Bana son abin da ya shafi hayaniya, shi yasa bana son, bana zama a wurin da yake da hayaniya sosai. Bana son hayaniya yana takura mun. Domin ni mutum ne da ake kira introvert. So introvert kuma ba su son damuwa ko kaɗan da yawan hayaniya. Shi yasa duk inda ya kasance akwai hayaniya, volum me ƙarfi, mutane su ta hayaniya sosai. So zama a gun bana wa bane. Ban son zama a wurin ko kaɗan. Bana so inda ya kasance akwai hayaniya to zama a gun bana wa bane. Shi yasa bana son zama a wurin da yake da hayaniya ko kaɗan.

Menene kayan ci-ci da ka fi so? So kayan ci-ci irin abubuwan nan dai da ba abubuwan ƙoshi ba waɗanda ake ɗan ci da wani ɗin daɗi. So ina cin, na fi son irin su biskit. Biskit mai daɗi hakan nan. Akwai wani biskit ana kiran shi Fab. So ina yawan son biskit ɗin, ina da bonbita. Ehh biskit ɗin na riga da ya zame min addicted. Ina yawan cin biskit ɗin, na fi son shi. So ban san, ban sani ba ko akwai wasu abu, ban fiye dai yawan ciye abu irin kayan ci-ci ɗinnan ba amma dai wannan biskit ɗinkan ina son shi sosai.

Wane fure kake ka pisso, ka ke pisso? So ni ba woni ma abocin son, son fure, fure bane. So bana, bana ce ga furen da zanyi recommending ce shi na fisso ko akasin haka ba. Ni ba ma abocin, ba ma abocin wanna din bane. Ba ma abocin fure bane. Ban san ya launuka su yake ba domin ban taɓa ba wa wata kyautar fure ba. Amma dai ina so na watara na rana na ba wa wacce nake so.

Sau nawa kake share ƙura? So ya danganta da kalar ƙuran da kuke magana. Idan na ɗaki ne, ina yi sau biyu. Idan kuma ƙuran jiki ne, ban san adadin yanda nake sharewa ba. To lokacin da dai kawai naga jikina ɗan ƙura ya ɗan hau, zan gogoge, zan yi amfani da hankaci. Na gogoge, na shashshare. Idan kuma a ɗaki ne, sau biyu da safe idan na fito na share, da dare idan na dawo na share, ko kuma da yamma idan zan fita na share. So haka nake yin shara a ɗakina. Kuma idan kuma, idan kuma na jiki ne, duruyar lokacin da takama kawai zan gogoge jikina, zan shashshare, na ciccire duk waddan nan datti datti ƙura ƙuran da ya hau kai ɗin. Musammam ma a irin lokutan da na fito daga gida, zan je na hau mashin, so a wannan lokacin ƙura yana yawan hawa jikina. So ina sassharewa sosai, ina gogogewa, ina share sosai, na goge duk ƙuran da ya hau jikina. So share ƙura dai ina yi sosai sosai.

Wanne irin kayan ɗaki ka fi so? A yanzu dai na fi so modern kayan ɗaki ya zamanto. Bai wuce daga ɗan ƙaramin gado da katifa akai, ta ɗan wardrobe wanda zan riƙa sa kayayyaki na da turare da kuma takalma haka. Na angan rataye takalma da garataye ɗan ko ɗan sukayaki sai ɗan akwati da ɗan jaka. Shikenan abinda na fi so sai kuma ɗakin na zamanto amma screening na pilista mai kyau da kuma AC a sama ko da ba babba ba. Da kuma na zamanto akwai sola mai ƙarfi a ɗakin sai kuma bayan gida. Shikenan ban fiye son wani ƙawate ƙawate ƙawaten nan ba.

Kana iya amfani da kwamfuta? Mm, ina iya amfani da kwamfuta sosai. Na iya, domin na iya amfani da kwamfuta tin wajajjen ina gatu 2000 around 2011 Eh, tun around dubu biyu da sha ɗaya na iya dannan kwamfuta. Tun ban wuce shekara goma ba, na, na, na iya danna kwam kwamfuta. Kai, ina gaba ban ƙarasa shekara goma ba domin na taso da ƙiriniya. Ina da ƙiriniya, eh, ta kuma du abunda aka gaya min ina rike wa. Kuma du abinda na fi sa'a raina zan yi to zan, zan iya shi. Domin ina da ƙwaƙwalwa a lokacin. So na kwam biyu da, da fara iya dannan kwamfuta amma dai har yanzu dai ban mallakiya ba. Ban mallake shi bane kuma saboda rashin wutan ne fa mai ƙarfi da muke fama da shi shiyasa ban mallaka ba. Amma in dai ta fanni amfani ne da shi, na iya zan shiga maka ko ina zan yi komai. So kuma ina so na koyi programming. A, ita shi kansa kwamfuta. Ina so na koyi programming.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa aiki? So ni dai abin da ke bani ƙwarin gwiwa yandan na ke ganin sauran matasa irin abokaina ko kuma wasu haka waɗanda suka yi nasara. So shine yake bani ƙwarin gwiwa akan cewa nima fa idan na dage tabbas zan yi wannan nasaran. Watara na ko ba jima ko ba daɗe indai nayi haƙuri na ci gaba da yin abin da ya dace so zan yi wannan nasaran. So shi yasa bana taɓa sarewa bana sarewa. Abin da ya taso ina yin shi ɗari bisa ɗari ina yin sa ɗari bisa ɗari bana sarewa akan duk wani lamari na aiki ina, ina tuna waɗanda suka yi nasara daga cikin abokaina ne ko kuma wasu waɗanda na ke gani a matsayin eh idols idols nawa so su suke ƙara min ƙwarin gwiwa.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Mm-mm, na fi, na fi son kayan zaki. Kayan gishiri kan dai ban damu da su ba. Kayan gishiri dai abin da ya shafi irin su nama, farfesu da dai waɗansu masu ɗan daɗi amma kayan zaki, na fi preferring, na fi son kayan zaki. Kayan zaki ba? Na fi son kayan zaki. Hmm.

Yaushe kake kwana kullum? To ya danganta, ya danganta da lokaci, lokacin da na shigo gida. Wani lokaci ina kwana ƙarfe sha biyu dare, wani lokaci sha biyu da rabi, wani lokaci kuma har ƙarfe ɗaya ma. Amma idan na gaji ƙarfe sha ɗaya ina kwanta, ina kwana. Idan kuma, idna kuma rashin lafiya ne, so ƙarfe goma ma wani lokaci na kwanta duk da alhamdulillah na kwan biyu ban yi rashin lafiya a irin wannan mai tsanani ba. So alhamdulillah, alhamdulillah sai dai irin ɗan mura dai da ɗan sauransu wanda ba za a ra sa ba. Amma dai na fi kwana kullum a kamar ƙarfe sha biyu na dare.

Kana iya duba lambar QR? Eh to ya danganta da shi kansa QR din QR code din ko ya danganta da menene muhimmancinsa. In yana da muhimmanci kam ina dubawa idan kuma bai da muhimmanci sai dai scanning kawai kamar lokacin tura abu a xender. Idan misali ni da abokina za mu yi wani, wani za mu tura wani abu tsakanin juna so QR code din kawai za muyi scanning ɗaya daga cikinmu zai yi scanning na shi ya wuce amma lambar QR din ba mu fiye damuwa da ita ba sai abin da ya zamanto na musamman. To shine muke iya duba QR din.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Ina zuwa wurare da wuri, ya danganta da wurin da zan je. Ya danganta da muhimmancin da abin da za a yi a wurin. Ya danganta da muhimmancin. Misali idan wurin aiki ne zan fita so zan fita da wuri ne, ko kuma wurin aure ko kuma wani abu ne da yake da muhimmanci kama daga gaisuwar rasuwa ko kuma wani ne ke nema na. So wannan dole nema zan je da wuri. Amma kuma abin da ba shi da muhimmanci so wannan ba damuwa ba ne dole sai an je da wuri ko a kasin haka.

Kana iya hawa keke? Sosai ma ina iya hawa keke. Na iya keke sosai. Na iya keke tun ban wuce shekara ina ga-- tun bai wuce shekara bakwai dubu goma ba. Tun na iya hawa keke, na iya tuƙa ba. Amma dai yanzu ban fiye son hawan shi ba. Ban fiye son hawa keke ba domin ina gajiya da hawa keke. Keke akwai wahala sosai. Na fi son waɗannan electric mashin, electric keke sannan waɗanda ake sa musu caji sun fi daɗin hawa. Amma yanzu keken tuƙa wannan yana da wahala sosai. Amma dai na iya hawa, na iya tuƙa keke sosai.

Ka fi yi kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari, na fi samun kuzari da yamma domin da safe yawanci ina barcin safe musamman ma lokacin da babu abin da nake yi. Amma kuma idan dai akwai abin da zan yi, akwai abin da nake so kuzarin ya fi zuwa mun da safe. Domin duk lokacin da zaren na tashi daga barci, so zan wuce ne kawai dare zuwa abin da zan yi. So bana, bana shakka kowane abu ina da wannan ƙarfin jiki a wannan lokaci. Ma in na gaji da aiki zuwa yamma kuma kuzarin ya sauka ko kuma daren da ba ni da abin yi, so wannan kuzarin ya fi zuwa mun da yamma ne lokacin da na yi wanka zan fita. To wannan kuzarin ya fi zuwa amma in dai ina da abin yi so kuzari ya fi zuwa mun da safe.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? So na fi hutawa a wurin aiki da zaran duk lokacin da de na gaji. Banda wani tsayayyen lokacin da zance ga lokaci kaza shine lokacin hutuna. A'a, ina hutawa ne duk lokacin da na gaji. Misali ko da aikin awa ɗaya nayi ko awa biyu ko akasin haka so ina zama na huta ne kamin nan tashi na ci gaba da aiki. So bani da tsayayyen lokacin hutawa, sai dai lokacin da de kawai na gaji. Sai dai kuma idan aikin da nake yi yana da wani schedule na lokacin da za a ce, in ka gama lokaci kaza zaka iya hutawa. In ka kai lokaci kaza zaka iya hutawa ko a ware lokacin cin abinci da wuri wasu abubuwa. Amma indai babu waɗannan tsarin so duk lokacin da dai kawai na gaji zan iya zama na huta ne.

Kana fin son kofi ko shayi? So na fi son shayi, domin shine muka fi sabawa da shi anan. Ba mu da kofi sosai. Don ba dai manya manya wurin shan shayi da kofi din ba. So mun fi amfani da shayi anan. Shine muke da shi sosai. Ba mu da, um, kofi anan da yawa. Shayi muka fi, muka fi sha. Ko a gida ne ma, za a sha shayi da safe da biredi. Yawanci dai, shayin dai shine yafi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To ya danganta da lokacin da aka bani wurin gabatar aiki. Su ayyukan za a ba a ce nan da kwana biyu ana so ka gama su, wasu kuma nan da awa biyu ko awa biyar, wasu kuma za a iya cewa ma har sati mako guda. To ya danganta da kalan aikin da kuma kalan lokacin da aka bayar ɗin. Babu wani tsayayyen lokaci da na gama aiki, sai dai lokacin da wanda ya bada aikin ya bayar. Sosai kuma anyi ƙoƙari aga na gana kammala su zuwa wannan time ɗin.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula, ina sa hula. Amma hulunan a yi kala kala ne. Akwai hulunan da ake sawa hula na manyan kaya, akwai kuma na sanyi, akwai kuma su fi cap wanda ake sasu lokacin, lokacin da aka sa ƙananan kaya. So duka ina sawa musamman ma manya, na manyan kaya.

Kana lulluɓe da bargo? Mm, ina yi sosai ma. Ko yanzu gashi nan a tare da ni, ga shi wanda nake kwance akwai shi a jikina, so ina yawan lulluɓa da shi. Misali ma kamar lokacin, lokacin sanyi.

Wani lokaci na rana ka fi so, na fi son safiya, domin ko da wani abu zanyi mai muhimmanci ina yin shi ne a wannan lokaci da safiya misali daga ƙarfe bakwai na safiya kuma ma daga shida zuwa sha biyu. So na fi son wannan lokacin indai ab-- lokacin inda aiki idan kuma hutu ne hutawa, an angaji na gaji goma da arba'in. Na fi son shiku ma na fi son daga ƙarfe biyu zuwa dare nde. Na fi son wannan lokacin idan na hutu ne, idan kuma na, na wannan din ne, na, na aiki ne, na fi son safiya.

Ya kake magance matsaloli aiki? So ya danganta da aikin, ya danganta da matsalolin, ya danganta da shi. So duk kalan matsalan da ya zo da kalan yanda za'a magance shi ayi. So idan matsalan ya shafi aiki ne kamar ma'aikata, so ya danganta da yadda za a magance shi, idan kuma ya shafi shi kanshi aikin ne shima wannan ya danganta da yadda za a magance shi.

Mene ne abincin da ka fi so? Na fi son wani abinci ake kiran shi abincin Igbo ne, da aka fi kiran shi da miyar agushi. Miyar agushi da shinkafa, shinkafa a dafa ta. Tuwon shinkafa muke kiran shi da shi a nan. A dafa tuwon shinkafan da miyan agushin. To idan ya ji kifi ko kuma ya samu kayan ciki, kayan cikin dabba, ya sha mai sosai. La ila illallah. Wannan ya fi min abinci dai dama daga cikin abinci, ya bi min so.

Eh, yaushe nake cin abincin dare, ina cin abincin dare ne misali karfe sha karfe goma zuwa sha ɗaya. A wannan lokacin na fi cin abincin dare, ya danganta dai da lokacin da na dawo gida. Wani lokaci ina dawowa daga tara zuwa goma so daga goma zuwa sha ɗaya, kuma lokacin cin abinci.

Uhm, bana sauraron rediyo. Bana ni ba ma'abocin sauraron shi ba ne, bana ma da shi. Amma lokacin da baba na yana raye, yana yawan sauraro, yana ji sosai. So ina ji lokacin idan yana sauraro ina, ina ji a wurinsa. Yana sauraro sosai kama daga safiya akwai wanda za a kunna da rana, da yamma, da daddare duk akwai wanda ake kunna za'a kama tasha kala kala. So ni dai bana ji amma lokacin da yana nan yana yawan ji.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau biyu nake sharewa a rana. Sau biyu, da safe don share da kuma yamma ko dare, so sau biyu ne, sau biyu a rana. Amma akwai wasu wanda suke sharewa har sau uku zuwa sau biyar ma wasu suna iya sharewa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya da shi ne ma muke amfani kullum. Kama daga wanka, wanke wanke, shara ɗayar sha, da ma dai komai da shi muke amfani. Domin akwai ruwa mai daɗi na rijiyar da ke gidanmu, so da shi muke amfani. Da shi muke amfani, am sai dai idan lokacin da damuna ya ƙare ya wuce, so idan damuna ya wuce muna amfani ne da ruwan bohol shi kuma. Amma idan lokacin da akwai ruwa a cikin rijiyar ne, wajen watanni takwas dai zuwa goma a shekara duka da shi muke amfani. Komai da komai da shi muke yi. Da ke ruwan yana da daɗi ba irin mai garɗi da ɗacin nan ba ne.

Kana yin barci da rana? Eh, ya danganta. Ya danganta da, ya danganta da lokacin idan banakomai so ina yin barci da rana. Idan kuma akwai abin da nake yi so baran yi wannan barcin ba. Amma dai ba abin da nake so ina yin barci da rana. Kuma barci da rana ma ance kamar na bayan, bayan azahar daga sallar azahar zuwa, zuwa la'asar, tsakanin ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe uku da rabi. Wannan a wannan guda biyu ance barcin yana ƙara lafiya. So duk lokacin da ba abin da nake yi, ina ƙoƙari na samu wannan lokacin na yi barci domin jiki yana kyau, yana ƙara daɗi. So amma akwai waɗanda dai kwata-kwata ma basa samun wannan lokacin na barci saboda yanayin ayyukansu.

Yaya kake karɓar baƙo? So ina karrama baƙo, ina karrama shi sosai, ina ganin shi da daraja da kima. Hmmm ina karrama shi sosai. Karɓa irin ta mutunci da darajan nan haka, haka nake yi wa baƙo. Bana wulaƙanta shi, bana cin zarafin shi. Ina ganin baƙo da kima da daraja a idona. Lokacin da baƙo ya zo ina masa kallon, na masa tarba, nuna masa ƙauna. Last time ne da baƙo ya zo, mun shi ne ƙarshen watan bakwai ne ko watan takwas ne? Watan takwas na shekarar da ta wuce, wajajen wata uku kenan da suka wuce. So nayi masa karɓa ta musamman da ya samu yayi kwana biyu zuwa uku tare da mu, kamin ya koma. Soni kuma last, last month bai kai wata ɗaya ba ma da na je wurin nasu na kuma waɗansu wuraren. Soni ma an nuna min tarba ta musamman an karrama ni kamar yadda ni ɗin ma idan suka zo nake yi musu tarba ta musamman.

Ka na cin tafarnuwa? Hmm! Ai sosai sosai ma domin ina cin tafarnuwa musamman ma kamar yadda nake muran nan mura yana damuna tafarnuwa kuma tana maganin mura sosai. To ina cin tafarnuwa sosai kuma ina bawa mutane shawara duk wanda yake da mura ko wani abu dai haka, duk da wasu mutane basa son sa sosai domin warin da yake sa yake sa baki. Amma dai da mutum ya ci ya wanke bakinsa da brush da oral B ko wani maclean dai toothpaste so zai ji daban zai ji daɗin bakin nasa. So in dai mutum yana amfani da ya ci tafarnuwa ya wanke bakin nasa da kyau so ba wani wari kuma tana magani sosai.

Kana karanta jarida? M-m, bana karanta jarida. Domin wannan lokacin namu ba a karanta jarida. Ba lokaci ne na karanta jarida ba. Ko newspaper mutum ya keso, yana samu a cikin wayaraka akwai labarai ko ta ina kashi kashi, so ba dole ne sai mutum ya nemi jarida, ya zauna, ya sa a gaba yana ta karantawa ba. Domin kamin ma ai a buga jaridan ma ai wanene, wanene har ya zo inda kake, ayi jaridan ya riga dai ya zama tsohon labari. Labarin da ke cikin ya riga da ya zama tsoho toh. Internet kuma abin da ya faru a cikin sakanni, abin da ya faru zuwa minti ɗaya, minti biyu mutum zai iya samun labarin, so. No, ba wani, ba wani wannan na jarida a yanzu. Bai da wani amfani a wannan zamanin namu na yanzu.

Kana cimma manufar tallace-tallace? So ni da ke ba ɗan kasuwa bane. Ban san tsarurrukan tallace-tallace ba amma dai ina gani ana yi kuma ina yi waɗanda suke yin addu'an fatan samun nasara a ayyukan da suke yi. So da ni ma ina da manufa, ina da burin watarana ace na buɗe wani kasuwanci nawa wanda zan riƙa sayar da wani abu da dai zan riƙa yin kasuwanci haka. Oh, ina fatan koyon tallace-tallacen nan ba da jimawa ba.

Menene burin ku a aiki? So ni dai babban buri na, na bar aikin da nake na wahala, na samu bab manyan kuɗi na buɗe kasuwanci wanda ko da ina gida, ko da ban fita ba, s wannan kuɗin su ne za su min aiki su kawo kuɗi, su ci gaba da, kawo kuɗi da kansu ba wai sai na fita, sai na fita naje neman wani kuɗin da kai na ba. So, shine babban buri na maduffa don a aiki. Na samu jari da wannan aikin, na samu kuɗi da wannan aikin domin na buɗe kasuwancin da zan buɗe ne na zuba ma'aikata ko da ni ban samu na fita ba ko da rashin lafiya ko wani tafiya ko wani abu. S wannan kuɗin ne zai min aiki ba wai sai aiki, sai ƙarfi na da lafiya na ya min aiki ba.

Kana iya ɗinka tufafi? Umm, ina iya ɗinkawa kama daga riga, tub da wando da dai sauransu. Wada ni dai na ɗan fara koyan aikin tela. Sodan da akwai kekunan ɗinki a gidanmu, ƙannena sun iya, yayuna duka sun iya. Kowa yana da na, kowa tana da nata ta wanda take aiki da shi. So ni ma ina da burin iya ɗinkin sosai, duk da ban ba na iya dai amma ba sosai ba.

A'a, ba na son wurare masu hayaniya. Ba na son wuri ya kasance na da hayaniya sosai. Na fi son wuri ya kasance ba hayaniyan mutane, ya kasance ni da mutane kaɗan ne a gurin. Suɗi ma ya zamanto ba su da hayaniya sosai, ba sa hayaniya. To na fi son wuri haka, amma ba na son wuri ya kasance na da hayaniyan nan.

Kana son zama kusa da taga? Mm, ina son zama kusa da taga, domin in lokacin da babu, ba zafi ba, babu wutan nefa, so taga ai yana shigo da iska mai sanyi da daɗi. To ina, ina, ina bukatan wannan iskan domin yana shiga jiki yana da daɗi. Amma idan kuma akwai wutan nefa ko kuma sola yana aiki so ba sai na buɗe taga ba sai na zauna kusa da taga ba. Wannan iskan da wannan iskan fankan ya isa.

Kana shan ruwa mai sanyi? A'a ban, yanzu dai a haka bana shan ruwa mai sanyi saboda ina da mura, ina da ciwon mura so ruwa mai sanyi bana son shi ma kwata-kwata. Kama daga wanka sha da dai sauransu bana amfani da shi. Amma da kan ina na shan ruwan sanyi yanzu ma sabida wannan rashin lafiyan ne da, da kuma, da wannan rashin lafiyan mura ne shi ya sa bana shan ruwan sanyi.

Wane irin yanayi nafi so to? Nafi son yanayin, yanayin zafi. I lmean yanayin sanyi, sanyi kuma kada yayi yawa sosai. Bana son yanayin zafi. Ko kuma dai zamanto dai dai dai dai, ba sanyi babu zafi. Domin zafi yana takura sosai haka shi ma sanyi. Dak da dai zafi yafi takura mun amma duk da shi nafi son ya kasance dai dai ba zafi sosai babu sanyi sosai, ya kasance tsaka-tsakiya.

Me nake yi lokacin da nakamu da mura? So yanzu ma presently, yanzu ma ina fama da mura sosai. Duk da cewa na kwan biyu da ita don ta kai wata bakwai haka ina fama da ina. Amma abin da nake yi, ina daina amfani da ruwan sanyi ne gaba ɗaya. Zan daina shan ruwan sanyi, na daina wanka da ruwan sanyi, na daina mu'amala da ruwan sanyi. Amma ya kasance in da akwai sanyi ma bana san shi, bana shiga. Sai na rika shan magani a hankali, a hankali kaɗan kaɗan, magani kaɗan kaɗan. Ina shan magani kaɗan kaɗan. Toh shine nake yi. Bana, bana, bana ta'amuli da kayan sanyi da shan ruwan sanyi, da wanka da ruwan sanyi. So bana yi, sai dai na rika shan maganin mura har ciwon ya zo ya kau.

Wane irin ayis kirim na fi so? Na fi son ayis kirim vanilla. Vanilla ayis kirim, ina son shi. Na fi son shi. Domin ya fi mun dadi da na fi saba da yawan shan shi. Amma duk wani ko wane kala ma ina sha amma dai na fi son wannan kala. Ya fi mun dadi fiye da duk sauran nau'i na ice cream ɗin.

Wato lamba nadai wanda na fi so mai albarka, itace nomba 5 ko 25 ko, ko 15 kaga, hato duk nomban da ke da biyar a ciki, biyar ne, sha biyar ne, ashirin da biyar ne. So su ne lambobin da na fi ganin dace a cikinsu.

Me kake yi don kiyaye lafiya? So ababe da yawa, ababe da dama. Ababe da yawa nake dan kiyaye lafiya. Idan ban da lafiya, zan sha magani, magunguna har sai na samu lafiya. In yi allurai da dai komai da komai har sai lokacin da na warke. Idan ban da lafiya kenan, idan kuma lafiya na ƙalau, to duk wani abin da ya shafi da zai kawo mun rashin lafiya na wani cuta. To ina ƙoƙari naga na kiyaye kaina daga afkawa cikin wannan damuwar ko kuma wannan matsalar har ta kai ga rashin lafiya.

Mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙen riƙon amana. Tabbas, riƙon amana shine mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Ya zamanto aboki za'a gaya masa shawara, zai a gaya masa amana ko kuma a gaya masa sirri ya riƙe. Ya zamanto duk abin da ya gani zai cuci ɗayan abokin ɗan uwansa zai tsaya tsayin daka. Ya ga wannan matsalar ba ta faru ba. So shine mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Shi ne babban mafi muhimmanci wato riƙon amana.

Uhm, ina son kallon faɗuwar rana. Ai kama daga fitowarta da faɗuwarta duka ina son kallo. Musamman ma lokacin faɗuwar nata. Domin idan ka samu location, akwai wani wurin kallon ƙwallo da muke zuwa, ƙwallon ƙafa. To da yamma idan muna dawowa, idan ranar ta kusa faɗuwa, zaka ga ta zama wannan babban hasken nata ya raku, ta zama ja. So wannan, wannan yanayin zaga yayi kyau gari sai yayi, yayi wani kyau ban sha'awa. So ina matuƙar son ganin wannan, wannan lokaci da wannan kala. Yana matuƙar burge ni.

Na fi son ya yi danganta da wanda zan ba wa kyautar. Idan mahaifiyata ce, na fi so na ba ta kyautar da za ta ji daɗi, kama daga na siyo mata kaya, atamfa, takalmi da dai wasu abubuwan. Idan kuma kamar budurwata ce, na fi son ba ta kyautar kamar agogo da dai makamantun irin su. So ya danganta da wanda za a ba wa kyautar.

Ka fi son? Na fi son AC mana. A'a, ga abin da zamani yake tafiya da shi, AC daga inda kake zaka iya daga kan gado, zaka iya kunna adadin abin da kake so, adadin karan eh adadin yawan gudun da kake so yayi yawa ne ko kaɗan. Wailishi kuma fanka ka, wannan limit ɗin bai wuce guda biyar ba. Number one zuwa, zuwa lambar number five. So kuma ba wani iska yake bayarwa mai ratsa jiki ba. Wailishi kuma AC zai bada iska ne mai ratsa jiki wanda sanyin zai shiga cikin jikin idan ana zafi. So na fi son AC akan fanka.

Kana son ɗaukar hotuna? Sosai ma ina son ɗaukar hotuna. Ina son ɗaukar hotuna, dan duk lokacin da nayi wanka, wanka mai kyau, so zan ɗauki hoto. Hotuna masu kyau, na ajiye sabida tarihi. Ina yawan ɗaukar hotuna. Kullum, wata rana ma ina ɗaukar hotuna sama da goma. Amma ba, in na tantance daga cikin su ina goge wanda, wanda ba na so, na bar waɗanda nake so sabida tarihi.

Na fi son jin kiɗa, na fi son jin kiɗan ƙasida wato begen annabi, na fi sonsu, na fi sonsu. So bayan shi kuma ina son kiɗan waqoqin Hausa na soyayya ko kuma irin waqoqin American music na irin mawaƙa irin su Justin Bieber su Chris Brown, Lil Wayne da dai irin makamantansu na fi ina yawan jin su. Duk da a yanzu babu waɗannan waqoqin a cikin wayata amma dai suna daga cikin waqoqin da na fi son ji na fi sauraro.

Ina amfani da wata sabulu ne mai suna, mai suna Septol da shi nake amfani wurin wanka. Idan kuma wanke ni ina amfani da wani sabulu mai suna Biba, shi kuma da shi nake amfani wurin wanki. So shi wannan Septol ɗin yana da ƙanshi sosai kuma yana da daɗin wanka, daɗi da ƙarawa, yana fidda jiki da fata. Shi kuma wannan Biban yana fidda kaya wurin, wurin wanki. Shi ma yana da ƙanshi domin idan ka wanke kaya da shi, in zo aka guje. So naga ji ƙanshin sabulun ba yana yawo a jikin kaya. Ya sa na yi fi son na fin amfani da shi.

Yaya nake zubar ashara? So niba, bana zubar, bana ɗaya daga cikin mai zubar masu zubar ashara a gida. Wannan aikin daga cikin aikin ƙannena ne. Su su ke wannan aikin, su su ke, su za su share cikin gida kuma su, su ke zuwa su zubar. So in anyi shara dai ana yi yawanci sau biyu ne a gida. So safiya idan suka share za su ɗauki sharan suje su zubar. Da rana ma idan suka da daddaya ma idan suka share haka za su ƙara ɗaukar sharan suje su zubar. So su ne wannan aikin su ne.

Eh ina yanke farce sau ɗaya duk sati, ya kama kenan sau huɗu duk wata. Idan mai yankan faracen namu ya zo, sai ya zo yanke mana farce, ya yanke min farce, faratu. To duk dai sati ɗaya za a zo a yanke mun ranar Juma'a. Kamar misali yau Juma'a nan idan na fita da yamma zan kira shi sai ya zo ya yanke mun faratun na hannu. Amma last da na yanke yau kwana bakwai, kwana takwas kenan. Domin ranar Alhamis na yanke ban samu dama na yanke jiya ba. Eh ya kamata daman jiya zan samu na, na yanke.

A'a, aikin mu ba na sa uniform bane. Ba ma saka uniform a wurin aiki domin aikin mu ba, ba dole sai an sa uniform ba. Aiki ne normal aiki da ake yi, ba irin aiki ne na makanikai ko engineers ko plumbers da dai sauransu. Waɗannan ayyukan su ne suke da buƙatar sai an sa musu uniform. Amma mun ayyukan mu ba dole ne sai an sa uniform ba. Ko da normal kaya mai kyau zaka yi wanka ka sa kaya mai kyau za ka iya yin aiki da shi. Amma irin waɗancan ayyuka na makanikai da sauran waɗancan ma'aikata, so dole wasu kan sai sun yi amfani da uniform.

Eh, ina yin salati sosai, musamman ma kamar yau Juma'a. So zan yi salati, salatin Annabi sosai. Oke, na tuna kuna magana akan salat ko? Eh, ina cin salat sosai amma ba, na fi so na samu akan shinkafa ko taliya. Idan shiɗin ne normal shiɗin salad ɗin, ban fiye, ban fiye cin shi normal iya shi ba.

Abin da nake yi lokacin da idan ruwa yana zuwa, zan yi idan na yi shanya to zan yi gaggawa na je na cire, na kwashe duk abin da na shanya. Zan je na kwashe, kama daga kaya ne ko wani abu mai muhimmanci. So zan yi ƙoƙari na je na kwashe shi a rana, na cire shi daga rana, na cire daga kan shanyan domin ruwa ya zo ya naka. Sai kuma idan an fara ruwan, idan akwai shara, za mu je mu zuba a lambatu domin ruwa zai zo ya wanke, ya tafi da shi.

To baba na shine yake ƙaƙapa min baya amma kuma yanzu Allah ya masa rasuwa. So yanzu dai ni ba wani wanda yake mun wannan ƙanƙafa bayan. So sai dai idan ina tunawa da tsoffin shawarwarinsa da yake bani, yake ƙara Ƙoƙapa mun baya sai na yi amfani da su. Amma babu wani, wanda yake yanzu dai, yanzu wanda yake ƙaƙapa mun baya a yanzu. Sai dai a wancan lokacin, lokacin da yake raye shine yake mun haka. Kuma ina yawan amfani da shawarwarin nasa da yake bani musamman ma yanzu ina tuna sai na ji wani iri a jikina.

Ina son ziyartar wurare da dama amma, amma babban inda nake son ziyarta, babban inda nake son ziyarta shine wurin annabi, garin annabi SAW wato Madina. Madina nake so na ziyarta, sai kuma waɗansu ƙasashen da ba na musulmai ba wanda zan je su ma na, na yi ziyara domin na ga yadda ƙasashen yake irin su Hong Kong, Singapore da dai sauransu.

Eh, ina cize farce wani lokaci. Yanzu faratuna na hannun dama guda ɗaya da na hannun hagu guda ɗaya. Faratun farkon nan sukan mana kusa cize su gaba ɗaya sannan musu illa. Duk da ba abun yi mai kyau ba amma yariga ta yazamin ni addicted kuma ina so na daina amma na gagara ban san ya zanyi ba. Shi ya sa ma nake yawan yanke faratun da wuri duk sati domin hakan ya fita daga cikin wannan naba na daina yi kwata-kwata.

Wani lokaci na shekara nafi so? Na fi son lokacin da misali kamar ƙarshe ƙarshen shekara, domin ƙarshe ƙarshen shekara na ci ma bururruka dayawa da nasa a raina waɗanda nake da buƙatar na cin musu, na cinye musu. To na fi son ƙarshe ƙarshen shekara domin farko farkon shekara kam lokaci ne na ayyuka sosai, so ƙarshe ƙarshen dai ya fi.

Mene ne abin da ka ce don nishaɗi? So abin da na ke don nishaɗi shine sauraron waƙoƙi da kuma kallon ƙwallo. So waɗannan abubuwa guda biyun sune na fi so domin nishaɗi. Waƙoƙin kuma kama daga waƙoƙin am manyan mawaƙa irin su Justin Bieber, Christ Brown da dai sauransu. So sai kuma ƙwallo, ƙwallo kuma ina supporting na Real Madrid ne. Ita ce babbar ƙungiyar da na ke supporting. So ita na ke, ita na ke so.

Ka na cin abinci da cokali ko da hannu to ya danganta da kalan abincin. Idan tuwo ne an fi ci na ficin shi da hannu, idan kuma abun da ya sha fi taliya, shinkafa da dai sauransu waɗannan kan sai dai waɗannan kan sai dai da cokali. Amma kamar kwanakin nan ma na ficin ko da tuwo ne ma na fici da, da cokali. Domin tun da na yi tafiyar na naje na dawo, yawanci mun fi cin abinci da cokali ko da dumame ne na safe ko a wurin na riga na saba da cin abinci da cokali. To tun da na dawo ɗin ma na zaman to da cokali nake cin abinci amma watarana dai idan dai da dare ne kamar irin war haka, ina cin abincin ne da hannu. Amma idan na safe kamar dumame ne, na fici da cokali. Idan taliya ne kuma irin su shinkafa da dai makamantansu su ma dole sai da hannu sai da cokali.

Eh to, duk da ni ba dan kasuwa bane amma dai ina magana, mage da ake tsarin magana da abokan ciniki ana yi da su ne cikin lumana da kwanciyar hankali. Abin da suke so a tsara su, a tsara musu bayani yadda za su fahimta, a gaya musu yadda abin da suke so a musu, a cika musu alkawari kuma. To shi ne tsarin da ake magana da abokan ciniki. Ba a ɗaga musu murya, ba'a, ba'a ɗaga wa abokin ciniki murya ko kuma a gaya masa baƙar magana, duk wannan ba'a yi.

A wani wata aka haifi ni, to an haife ni a watar uku wato watan Mayu, da a turawa suna kiranshi da watan March, wata na uku kenan a shekara. So shine watan haihuwa na, amma shine maɗin de watan.

Mmm, mmm to ni dai yan zu ba dan yunibasiti bane ko, ko polytechnic. So bana karatu kamin nakwanta amma kamin na kwana. Na, amma yawanci daga cikin abokaina da dai sauransu, sun kan suna dole ma sai sunyi karatu musamman ma idan lokacin exam yayi. So dole ne sai mutum yayi karatu gamin ya kwanta. Domin karatu da daddare an ce ya fi shiga kai, ya fi zama a kwalwa. To ni dai tun da na bar secondary school ban, bana ce, bana ce, emm, gatsari ganda nake karatu da daddare ba na gamin na kwana. Na da bar secondary school dai ban ƙara yin karatu da daddare ba. So ko lokacin da nake koyan crypto ban fiye yin karatu da daddare ba. Na fiye yin karatun ne da rana domin ina samun lokaci a wannan time ɗin.

Kana iya miƙe jifa dutse nesa? Gaskiya ban iya jifa daɗeɗe je nesa ba babu wannan ƙarfin gudun A hannuna ban iya ba. Ina de jefawa yaɗan yi nisa kaɗan haka ko a ƙafa ne bana da ƙarfin duƙan ƙwallo ya yi nesa.

Kana iya iya yin iyo? A'a ban iya iyo ba. Ban iya ruwa ba. Ai ban iya ruwa ba ko kaɗan. Eh to na ɗan iya dai kaɗan amma idan ruwa kamar ya kai wuya ya wuce wuya na ya haɗiye ni so ban iya iyo a ciki ba. Amma idan dai bai wuce wuya ba ce misali ko ɗana ruwan ya haɗiye ni in na tashi tsaye zan iya ganin ƙasa kayina zai fito to wannan kan zan iya. Amma idan ruwan yanada yawa kamar irin ko cikin kogi ne, so wannan kan ba na iyawa.

Kana son ɗakin ka yayi haske wai sosai ma? Sosai ma ina son ga ɗakina da haske. Shi ya sama a ɗakin na fi son ya zamanto fari. Fenti ne a ɗakin da fari slim ko da ba slim bane, amadai ya zamanto fari ne shima saman shi ya zamanto, ammm, bedsheet ga zanin gadon ma ya zamanto fari mai haske. So in haske wuta ne dai bana so kasance fari domin sabida ciwon ido. Na fi so kasance wani kallo daban. Ina musamman ma irin faɗadden wuta da ake manna a jikin bango. Bango gini sai a sa duka bango Jefe uku. So yana haska ba yana walƙiya. To ɗaki da in yayi haske yana yin kyau sosai.

Eh to ba gida na bane, gidan mahaifina ne, amma gidan de yana da girma sosai. Yana da girma domin aƙalla akwai ɗakuna guda bakwai, kodai guda shida. Akwai waɗanda suke can ciki guda huɗu manya sai biyu a hanyar waje. To kunga ya kama guda shida kenan. Eh akwai ɗakuna manya guda shida a gidan. To haka kuma babban fili da shago da rijiya, libar ruwa. Filin ma babban filin ma da ke ciki za a iya gina wasu manyan ɗakuna guda biyar ko kuma a yi wani, a yanke wani side haka. To haka ai yana da girma.

Yaya kake kare kanka daga sauro? So ina kare kaina daga sauro ne ta hanyar net gidan sauro, gidan sauro. Duk da cewa, wasu suna amfani ne da maganin sauro amma dai dai ne a fi amfani da gidan sauro domin maganin sauro bai da, bai da ƙarfi ko kaɗan, bai da ƙarfi. Ko da ka kunna maganin sauro, idan ya samu awa biyar haka, zai ƙare da daddare. To idan kuma ya ƙare sauro zasu ƙara tashi da ƙarfin dafi na baya. To amma idan net ne gidan sauro safe da rana, da yamma, dare har gari ya waye ba kaɗa tuƙa raga ban sauro zai shi, ko sauro zai cutar da kai inda kana ciki. To, gidan sauro shine abin da ya fi dacewa, musamman ma a eriyan nan inda muke society namu.

Ina kake tofa miyau to? Ina tofa miyau a, a ƙasa. A ƙasa nake tofan miyau. Misali kamar idan kuma ina ɗaki, haɗiye shi nakeyi da ƙema befiye damuna idan ina ɗaki ba. Amma idan ina tafiya ne ko wani abu, to zan duba gefe ne a ƙasa sai na tofar. Domin wani lokaci ai miyau idan yayi yawa a baki, sai kaji bakin gaba daya babu ɗaɗi. To sai na duba wani gefe daga ciki sai na tofar.

Kana kunna tsaron batiri? Mm-mm, yanzu dai babban waya ne ta ke a hannuna bana kunnawa, amma akwai watannin baya da suka shuɗe wayar da nake amfani da ita babu ƙarfin netwok sosai. So dole sai na haɗa da kunna tsaron batirin. Eh, dole ma sai na haɗa da kunna tsaron batiri nake amfani da wayar. Amma yanzu wayata da nake amfani da ita tana da ƙarfin batiri, tana da rike batiri sosai. Ba dole sai na amfani da tsaron batiri ba. Ni yanzu ma ban ma san inda tsaron batirin yake ba, ban ma san inda yake ba.

Kana tauna goro a a ba na ci goro. Yanzu kam ma a gidanmu babu mai ci goro. Ooh aye amma dade kakarmu ce ta ke ci, ita ce ta ke cin goro. Amma yanzu babu mai cin goro a gidanmu. Dukan mu dai ba tsoho, yawanci daman goro na tsofi ne su suke cin akayansu lokacin da tana raye da tana ci. Mu muna siyo mata ko da a wurin, a wurin mu ka je ko wurin suna ko sadakar rasuwa idan muka samu goro, ita mu ke zuwa mu bawa. Amma a yanzu kam ba ma cin, ba goro ba ma, ba ma cin goro, ba wanda yake ci a gidanmu.

Kana jin tsoron kwari? To ban san wane irin kwari ba ya danganta da wane irin kwari kuke nufi! Kwari kama daga irin, irin su shazuma ma dai da sauransu suna da ban tsoro amma irin su cinnaka masu masifaffen cizo nan sukan ina tsoron su, da kuma ma irin su tau-tau da dai waɗanda suke cutarwa sukan ina tsoron su, amma du wanda baya cutarwa su kamar matsayin abokaina ma na ke ɗaukan su bana tsoron su ko kaɗan.

Wane abinci yake saka ji daɗi? Abincin da idan na walle irin abincin da muke ci ne, so shi ne tuwo miyan agushi. Agushin nan wani miya ne na Ibo, mutanen kudancin ƙasar nan Ibo. So ina yau ina son wannan miyan sosai. Eee ina son miyan nan sosai tana min daɗi. Agushi da tuwon shinkafa da ji kayan ciki, kayan cikin ƙaramin dabba. Gwanda ma babban dabba ne.

Ba wani bikin ranar haihuwana da nake yi ba wani shagali nake yi ko wani abu, don a matsayina namiji kam, me zanyi mata ne dai aka san su da yanka cake da wane ne, wane ne. To wani namiji ba wani abu nake yi ba, sai dai kawai in yi addu'o'i na roki Ubangiji ya sa wannan sabuwar shekarar da ta zo ta kasance min cikin sauƙi da dai wasu abubuwa. Da haka addu'a, a roki Ubangiji, sai kuma na tura wa abokaina hotuna na su saka a status na su na WhatsApp su taya ni farin ciki da kuma su yi min addu'o'i.